Wace biki kakefi so? Na gode da wannan tambayar. Tambayar wacce biki nake fi so ba tambaya bace da zan iya amsawa da suna guda kawai ba tare da tunani ba gaskiya ina son bukukuwa da dama amma ba dukkansu suke birge ni iri ɗaya ba. Wasu suna bani farin jin ciki sosai, wasu kuma ina halarta ne kawai saboda al'ada ko zumunci. Don haka bazan ce akwai biki ɗaya da yafi komai a zuciyata ba. Amma akwai wanda nakejin daɗinsa fiye da sauran. Idan zan fara, zance ina jin daɗin bikin sallah sosai. Sallah tana da wani yanayi na musamman. Ana shirye shirye tun kafin ranan tazo. Ana gyaran gida, ana sayan kaya, ana shirin abinci. Ranan da ta zo, mutane suna cikin farin ciki, ana gaishe gaishe, yara suna dariya. Wannan haɗuwar iyali da abokai tana da daɗi. Amma bazance dukkan ɓangarorin sallah nake so ba. Wani lokaci shirye shiryen suna gajiyarwa musamman idan alhaki yayi yawa. Haka kuma ina jin daɗin bikin aure. Bikin aure yana da armashi sosai sosai kuwa musamman idan ana da abokai da dangi a wuri guda. Kiɗa, dariya da ado suna da rana ta zama ta musamman. Amma a gaskiya ba kowane bikin aure nake jin daɗinsa ba. Idan yayi cunkoso sosai ko hayaniya da yawa wani lokaci sai na gaji. Don haka, eh ina son bikin aure amma ba koyaushe nake jin daɗinsa ba idan yana yi bai yi min ba. Wasu lokuta kuma bikin haihuwa yana bani farin ciki musamman idan na ga yadda yara ko manya suke jin daɗin ranar. Ba sai an yi wani abu mai tsada ba. Wani lokaci ƙaramin taro da dariya kawai ya isa. Amma bazan ce bikin haihuwa shi nafi so a kowanne lokaci ba wani lokaci yana iya zama kamar al'ada ce kawai ake maimaitawa. Abin da yafi jan hankalina a biki shine haɗuwar mutane da zumunci. Idan biki yana kawo mutane tare cikin farin ciki da mutunta juna, to ina jin daɗinsa sosai sosai. Amma idan ya zama wurin nuna ƙarfi ko gasa tsakanin mutane, sai na rasa sha'awa a irin wannan biki. A'a, bana san irin wannan yanayi. Biki ya kamata ya zama lokaci na farin ciki da sauƙi. Ba na nuna isa ko taƙama ba. Haka kuma ina san bukukuwa da suke da ma'ana ta addini ko al'ada. Irin waɗannan bukukuwa suna tunatar da mutane asalin sa da darajar zumunci. Amma bazance ina halartan kowane biki ba. Wani lokaci idan na gaji ko ina da wani abu a gabana sai na zaɓi in zauna a gida. Wannan baya nuna nufin bana son biki bane sai dai ina zaɓar lokacin da ya dace dani ne. A ƙarshe idan ance wace biki nafi so, zance bikin Sallah tana da matsayi na musamman a zuciyata saboda yanayin farin ciki da haɗin kai da take kawo wa wa mutane. Amma bazance itace kaɗai ba. Ina son na aure, ina son na haihuwa. Sannan ina son wani biki da ke haɗa zumunci tsakanin ƴan uwa da abokan arziki gabaki ɗaya. Wani lokaci eh wani lokaci kuma zance a'a. Duk ya danganta da yanayi da yadda nakeji a ranar. Saboda haka abin da nake-- nafiso ba wai sunan biki bane kawai amma yadda ake gudanar da shi. Idan akwai girmamawa, farin ciki da haɗin kai to kowane biki zai iya zama abin da nafiso. Amma idan babu waɗannan ko da sunansa babba ne ba lalle ne ya zama abin da nafiso ba. Wannan shine a taƙaice. Domin shi ainihin gundarin bikin ainihinsa da domin ayi taro ne a haɗa kan jama'a, ayi farin ciki, ayi murna, a tunatar da mutane abubuwan da suka manta ko kuma a ƙara wa mutane akan abubuwan da ba su sani ba. In dai duk wani biki in babu irin wannan na faɗakarwan to ba biki bane. Sai kuma bayan faɗakarwa ana sa waƙoƙi ko karatun na musamman domin a more-- a moshere a lokaci a lokacin da ake wannan taro. In duk babu waƴannan to gaskiya sunan abun ba dai kasance biki ba kuma ba dai wadatar da inda mutane suke so ba. Domin haka shi shi wannan ba bazan ce ga biki guda ɗaya ba kaman a taƙaice de tunda akwai addini a ciki zan iya zaɓar na addini akan sauran amma ba wai dan ya fisu ba. Shi inma in dai da a kawo wasu abubuwan da bai kamata ba ko makamanci haka bazance shi ba. Wannan shine amsan tambayar ku. Na gode sosai sosai.

Kana san ya agogo a hannu? Na gode da wannan tambayar. Tambayar ko ina sa agogo a hannu ba tambaya ba ce da zan amsa da kalma guda kaɗai. Gaskiya wani lokaci ina sa agogo, wani lokaci kuma bana sa wa, ya dangantaka da ina zan je, irin ranar da nake ciki, da kuma yadda nake jin kaina a wannan rana. Ba ni daga cikin mutane da, da ba za ka taɓa ganinsu ba tare da agogo ba. Amma kuma ba zan ce na daina saka shi gaba ɗaya ba. Akwai rana kun da nake jin sa agogo yana da muhimmanci sosai, musamman idan zan fita aiki ko wani taro mai muhimmanci. Nakan fi son in saka agogo, yana taimaka min wajen lura da lokaci ba tare da na riƙa fitar da waya a kai a kai ba. A wasu wurare ma bai dace kar ka duba waya a kai a kai ba. Don haka agogo yana zama abin taimako sosai sosai. A irin wannan lokaci zan ce eh ina sa agogo kuma ina jin daɗin sa sosai. Amma ba kullum nake jin buƙatar sa agogo ba. Akwai lokutan da na, nakan fita na manta da shi gaba ɗaya ko kuma na ga, na ga babu wani muhimmin dalili da zai sa in saka shi. Yanzu dawa ce, da waya ke kusa da k, da mu ku san a ko da yaushe. Mutane da yawa suna dogara da ita wajen duba lokaci. Don haka wani lokaci nakan ce a'a yau ba sai na saka agogo ba. Haka kuma jin daɗin jiki yana taka rawa. Wasu agogona suna da maɗauri mai laushi da daɗi a hannun, amman wasu suna da nauyi kuma suna matse hannu. Dan agogo ya dame ni ko ya sa hannuna ya ji nauyi. Ba zan, ba zan za jima da shi ba. Zan iya cire shi in ajiye. Amma idan yana da sauƙi kuma ya dace da hannuna nakan manta ma da cewa ina sanye da wannan agogo. Akwai kuma batun salo. Wasu lokuta agogo yana ƙara wa mutum kyau da tsari. Musa, yana ƙara ma mutum kyau da sa'a di, musamman indan ana sanye da kaya na musamman yana iya zama kamar ƙaramin ado da ke ƙara ƙima ga kamanni. Amma ba kowane lokaci nake son in ƙara wani abu a hannuna ba. Wani lokaci nakan fi son sauƙi ba tare da komau a hannuna ba. Agogo na gargajiya da na zamani ma suna da bambanci. Ni kai na, na fi son agogo mai sauƙin karantawa, ba mai rikitarwa ba. Bana son wanda yake da abubuwa da yawa, har ka rasa inda za ka duba lokaci. Amma wani lokaci idan na ga agogo mai kyau da salo sai na ji sha'awa ko da ba zan saka shi kullum ba. Akwai rana ku hutu da nakan shafe ba tare da agogo ba musamman idan ba ni da wani tsari mai tsauri. A irin wannan rana bana son in riƙa kallon lokaci sosai. Ina son in ji kamar rana tana tafiya a lokaci ba tare da matsin lamba ba. Amma idan ina cikin aiki ko wani abu mai buƙatar tsari agogo yana zama kamar aboki a hannuna. Saboda haka ba zan ce ina sa agogo a hannu a ko da yaushe ba kuma ba zan ce ban taɓa sa shi ba. Wani lokaci eh wani lokaci kuma a'a. Duk ya dangantaka da yanayi da buƙata. Agogo a wuri na kayan taimako ne fiye da kayan ado. Idan yana buƙatar sa zan saka shi ba tare da wata matsala ba. Amma idan ba, ban, ban ga muhimmancinsa a ranar ba ba zan tilasta wa kaina ba. Muhimmin shine jin daɗi da sauƙi, ba wai bin al'ada kawai ba, don haka sa agogo ya dangantaka da ni yanda nake da kuma yanda nake ji daɗin agogon kamar yanda nace in yana da sauƙi da laushi da sauƙin karantawa ba wai mai ƙyalle da wasu rubuce-rubuce da tarkace-tarkace wanda in mutum ya zo sai ya wahala kafin ma ya iya karantawa ba. Don haka ya dangantaka da yanayin agogon. Akwai na zamani akwai na gargajiya. Amma ba zamanin take, ba zamanin shi ko gargajiyancin shi bane de sa in zaɓi. Ni nafi son, mai sauƙin karantawa wanda ba yaɗa takarce a ko da yaushe. Wannan shine ainihin gundarin amsa na dangane da ina sanya agogo a hannu ko bani sanyawa. Amsan dai ina sanyawa, amma kuma ya dangantaka da yanayin inda nake. Wannan shine a taƙaice da fatan kun fahimci jawabi na da kuma bayanan da na yi. Na bambance muku yanayin yanda nake sa agogo da yanayin zaɓi na a kan agogon da kuma abubuwan da suka shafi agogon masu muhimmanci. Wannan shine a taƙaice. Babu ragi babu ƙari daga gare ni. Da fatan kun fahimci tambayan. Na gode sosai sosai sai anjima.

Kana shuka tsire-tsire a gida? Na gode da wannan tambaya. Tambayar ko ina shuka tsire-tsire a gida tambaya ce mai sauƙin gaske amma amsarta tana da ɗan tsawo da yayi sosai. Gaskiya a wasu lokuta muna shuka tsire-tsire, a wasu lokuta kuma ba mu yi. Ba zan ce a gidanmu cike yake da lambu mai faɗi ba amma kuma ba zan ce babu kome mai rai a harabar gidan ba a da can ba mu damu sosai da shuka tsire-tsire ba. Gidan yana da fili kaɗan kuma kowa yana cikin harkokinsa. Sai dai daga baya muka fara ganin amfanin shuka tsire-tsire musamman yadda suke sa gida yayi kyau da kuma yadda suke kawo iska mai daɗi. Tun daga lokacin muka fara da dasa wasu tsire-tsire kaɗan a kusa da gida. Muna da wasu tsire-tsire na ado a ƙofar gida. Ba su da yawa sosai amma suna da wurin yayi kyau idan ka shigo. Duk wanda ya zo ziyara yakan lura da su. Wasu ma sukan yaba. Wannan yana sa mu ji daɗi. Amman gaskiya ba kowane lokaci suke cikin ƙoshin lafiya ba. Wani lokaci rana mai zafi ko rashin ruwa kan sa wasu su bushe. A irin wannan yanayi sai ka ga cewa shuka tsire-tsire ba abu ne mai sauƙi ba kamar yadda ake tunani. Haka kuma wani lokaci muna shuka kayan lambu kaɗan kamar yakuwa ko tumatur idan yanayi ya bada dama. Wannan yana da amfani domin kana iya girbi abin da ka shuka da kanka. Amma ba kowace shekara muke yin hakan ba. Wani lokaci aiki da sauran al'amura suna sa ba mu samu lokaci ko kulawa da yawa yanda ya kamata ba. Idan ka shuka abu amma ba ka kula da shi ba zai yi kyau sosai ba. Abin da nake so game da shuka tsire-tsire shine yadda suke koyar da haƙuri. Ba za ka dasa su yau ko ka girbe gobe ba. Sai ka jira, ka shayar da su, ka cire ciyawa, ka kula da su. Wannan yana sa mutum ya koyi juriya. Amma a lokaci guda ba zan ce ina da haƙuri da ya wuce ƙima ba. Wani lokaci idan na ga tsiro bai fito da sauri ba sai na ji kamar na gaji. Tsire-tsire suna sa gida ya zama mai rai. Idan ka tashi da safe ka ga kore-kore ganye suna motsi da iska akwai wani irin natsuwa da hakan ke kawowa. Amma ba zan ce kowa a gidanmu yana da sha'awar hakan ba. Wasu suna ganin kawai ƙarin aiki ne musamman idan ya zo ga shayarwa da tsaftace fili. A wasu lokuta idan muka yi tafiya na kwanaki kula da tsire-tsire yana zama ƙalubale. Idan babu wanda zai shayar da su suna iya bushewa. Wannan ya faru a baya kuma ya sa muka rage yawan tsire-tsire da muke dasawa. Don haka a'a ba mu cika gida da su sosai ba. Muna yin abin da ya yi mana sauƙi ne kawai. Duk da haka ina ganin shuka tsire-tsire abu ne mai kyau. Koda ba ka da fili mai faɗi za ka iya shuka a tukwane ko ƙaramin wuri. Yana ƙara wa gida kyau da kwanciyar hankali. Amma dole ne mutum ya yi la'akari da lokacinsa da ƙarfinsa. Ba lalle ne ka yi abu fiye da yadda za ka iya kula da shi ba. Saboda haka amsar ita ce eh muna shuka tsire-tsire a gida amma ba koyaushe ba kuma ba da yawa sosai ba. Wani lokaci muna da su suna kore da kyau. Wani lokaci kuma sai mu rage saboda rashin lokaci ko yanayi. Abin ya danganta da hali da yanayi. Amma duk da haka idan na gano tsiro ya fito daga ƙasa ya fara, ta fara girma ina jin wani iri farin ciki a cikin zuciya ta wannan kaɗai ya isa yasa in cigaba da ƙoƙari koda ba kullum komai yake tafiya dai-dai ba wannan shine taƙaitaccen bayani game da ina shuka tsire-tsiro ko kuma tsire-tsire a gida ko ma a ko'ina ne. Wannan amsan da na bayar gamsassiyar amsa ne. Da fatan na gamsar da ku, da fatan kun ji daɗin amsata. Wannan shi ne a taƙaice. Na gode sosai, sosai, sosai anjima.

Kana sa turare kullum? Na gode da wannan tambayar. Tambayar ko ina sa turare kullum, tambaya ce mai sauƙi a ji amma amsarta ba ta tsaya kan eh ko a'a kawai ba. Gaskiya bana sa turare a kowace rana amma kuma bazan ce ina fita ba tare da shi gaba ɗaya ba. Ya danganta ka da inda zanje, yanayin rana da kuma yadda nake ji a zuciya ta. A mafi yawan lokuta, idan zan fita aiki ko wani wuri na musamman nakan sa turare. Ina ganin turare yana ƙarawa mutun tsafta da kima ba wai don in ja hankalin mutane ba ne sai don in ji daɗin kaina. Idan nasa turare mai laushi nakan ji kamar na ƙara samun ƙwarin guiwa. Wani lokaci ma ko da babu wanda ya lura ni kaina nakan ji daɗin ƙamshin da nake yake tashi a jikina. Amma bazan ce kullum nake tunawa da sa turare ba. Akwai ranakun da nake cikin gaggawa musamman idan zan je wuri kusa ko in yi wata gajeriyar tafiya. A irin wannan rana wani lokaci sai in manta ko in ga ba lallai ba ne. Idan zan je sayayya kusa da gida ko in fita na ɗan lokaci kaɗan, ba sai na wahala da turare ba. Haka kuma yanayin rana yana tasiri. A lokacin zafi mai tsanani, wasu turare suna iya zama masu nauyi ko su gauraya da zafi su ba da wani ƙamshi inda ba'a so. A irin wannan lokaci bana son sa turare mai ƙarfi. Wani lokaci ma sai in zaɓi in yi amfani da abin wanka mai ƙamshi kawai ba tare da ƙarin turare ba. Amma a lokacin sanyi turare mai ɗan nauyi yana iya yin kyau sosai. Abinda nake duba shine, irin turare da zan sa. Bana son turare mai ƙarfi da zai dame mutane a kusa da ni. Ina son mai laushi da zai zauna a hankali ba tare da ya cika sari ba. Amma gaskiya ba kullum nake samun cikakken zaɓi ba. Wani lokaci turare da nake da shi shi ne kawai sai in yi amfani da shi ko da ba shi ne na fi so ba. Akwai kuma batun wuri. Idan zan je taro, biki ko wani wuri na musamman eh nakan fi kula da sa turare. Amma idan zan zauna a gida duk rana ba lallai ba ne in sa shi. A gida ma tsafta tana da muhimmanci amma ba sai an ƙara turare a kai ba a kowane lokaci. Wani lokaci sa turare yana da alaƙa da yanayin zuciya. Idan ina jin daɗi ko ina son in ƙara wa kaina armashi nakan zaɓi turare na musamman. Amma idan rana ta zo daga jiya ko nake son sauƙi, sai in ce a'a yau bazan wahala da turare ba. Saboda haka bazan ce ina sa turare kullum ba kuma bazan ce bana sa shi ba. Wani lokaci eh wani lokaci kuma a'a. Ina ganin tsafta ita ce tafi muhimmanci turare kuma ƙari ne kawai. Tunda aka ce in kana da kyau ka ƙara da wanka. Idan an kula da tsafta ko baka sa turare ba har yanzu kana cikin tsari da kuma ƙima. Amma idan ka sa shi daidai da yanayi yana iya ƙara wa mutum jin daɗi da ƙwarin guiwa da kuma ƙima a idon mutane gaki ɗaya. Don haka a wurina turare ba wajibi ba ne a kowace rana amma abu ne mai kyau idan ya dace da lokaci da wuri mutum zai sa turarensa. Domin shi turare yana da kwarjini da abubuwa da yawa. Hakan nan wanda yana ƙara wa mutane kima. Akwai bambanci tsakanin mutum mai tsafta ne ya sa kaya amma bai sa turare ba da kuma wanda ya sa kaya ya sa turare. Ko da wanda bai sa turaren ba kayansa yafi tsada da ɗinkuwa da komai. Wanda ya fi sa turare sai yafi ganin girmansa da komai. Shi saka turare ma wani lokaci wasu suna fassara shi akan alamu ne na yalwatar arziki ko buɗi. Saboda sai ai ciki ya cika ko wani an gama sauran buƙatu da a iya samun dama har a iya mallakan turare. Wannan shine amsar tambayar ku. Da fatan kun fahimci amsoshi na, nagode.

Nawa matashin kake amfani da su? Na gode da wannan tambaya. Tambayar nawa mashin nake amfani da su tambaya ce da za ta iya samun amsa daban-daban gwargwadon yadda aka fassara mashin. Idan ana nufin mashin na yau da kullum kamar na aski ko na ɗinki ko na aiki, to amsar ba ta tsaya akan guda ɗaya ba. Amma zan yi bayani kamar yadda nake rayuwa da su a zahiri. A gaskiya bani da mashin da yawa sosai. Ba zan ce gida na ya cika da mashin iri-iri ba. Akwai wasu da nake amfani da su akai-akai, wasu kuma suna nan ne kawai idan ina buƙata, in buƙata ta taso. Misali, ina da mashin aski guda ɗaya da nake amfani da shi idan zan gyara gashi ko gemu. Wannan shine mafi yawan mashin da nake hulɗa da shi akai-akai. Ba na son tara mashin aski da yawa domin idan guda ɗaya yana aiki yana, yadda ya kamata, me zai sa in ƙara wani? Haka kuma akwai mashin ɗinki a gida amma ba zan ce ni nake amfani da shi kullum ba. Wani lokaci idan akwai gyaran kaya ko ɗinki kaɗan, sai a kunna shi a yi abin da ya kamata. Amma ba kowace rana ake amfani da shi ba. Saboda haka idan aka tambaye ni nawa mashin nike amfani da su? Zan ce basu da yawa kuma ba kullum ake amfani da su ba a ɓangaren kayan aiki kamar fan, fan ko injin wanki suma mashina ne ta wata fuska amma waɗannan ba ni kaɗai ke amfani da su ba, duk gidan ne ke amfana da su. Injin wanki ana amfani da shi ne sau ɗaya ko sau biyu a mako, ba kullum ba. Fanka ko na'urar sanyaya iska kuwa ya danganta da yanayin da ake ciki. A lokacin zafi ana amfani da su sosai sosai amma a lokacin sanyi sai ka ga an manta da su. Gaskiya ni ba na son rayuwa mai cike da na'urori fiye da buƙata. Wani lokaci mutane sukan tara abubuwa da yawa har su zo, su zama nauyi. Ni nafi son ƙadan amma masu amfani. Idan mashin yana taimaka min wajen sauƙaƙa aiki, to zan yi amfani da shi. Amma idan zai zama abin ƙarin damuwa ko gyara akai-akai, to a'a, gara in rage. Akwai kuma mashin kamar na mota ko babur. Amma wannan ya danganta da rayuwar mutum. Ba kowa ne ke da mashin, mota ko babur ba. Idan kana da su, to kana amfani da su gwargwadon buƙata. Amma idan ba ka da su, ba zai zama dole ka samu ba. Saboda haka adadin mashin da mutum ke amfani da su yana da alaƙa da yanayin rayuwarsa. Ni kaina zan yi cewa mashi, mashina na uku zuwa biyar nake hulɗa da su akai-akai amma ba duka a rana ɗaya ba. Wasu na mako-mako ne, wasu wata-wata. Ba zan ce ina amfani da mashina da yawa a lokaci guda ba. Domin haka ba, baya cikin hali na. Abu ma fi muhimmanci shine yadda ake kula da su. Idan kana da mashin guda ɗaya amma kana kula da shi da, da kyau, zai yi maka aiki fiye da mashina goma da ba a kula da su. Saboda haka ba yawan mashin bane yake da muhimmanci, amfani da su yadda ya dace shike da muhimmanci. Don haka idan za a taƙaita, bani da mashin masu yawa sosai. Ina amfani da kaɗan gwargwadon buƙata. Wani lokaci, eh, mashin yana da matuƙar muhimmanci a rayuwa. Wani lokaci kuma a'a, ana iya yin wasu abubuwa ba tare da shi ba. Duk ya danganta da abin da ake son yi da kuma yadda mutum ya tsara rayuwarsa. Wannan shine kaɗan daga cikin ainihin amsan tambayar da kuka, kuka tambaye ni. Ina amfani da mashin ko kuma a'a. Wannan shine ba rage ba ƙari.

Wane launi ka fi so? Na gode da wannan tambayar. Tambayar wane launi na fi so tambaya ce da mutane da yawa kan yi musamman idan ana son san abin da ke burge ka ko yadda kake kallon duniya. Amma gaskiya ba zan iya cewa ina da launi guda ɗaya da ya fi kome a wurina ba. Eh, akwai launuka da nake jin daɗinsu fiye da wasu amma ba zan ce sauran ba su da wani tasiri a raina ba. A mafi yawan lokuta ina jin daɗin launin shuɗi. Shuɗi yana ba ni wani irin no natsuwa. Idan na kalli sararin sama a rana mai kyau ko kuma teku mai faɗi launin shuɗi yana sa zuciyata tayi sanyi. A tufafi ma ina ganin shuɗi yana da shaukin haɗawa da sauran launuka kuma yana sa mutum yayi kyau ba tare da yayi ƙoƙari sosai ba. Amma duk da haka ba zan ce duk abin da yake shuɗi ne nake so ba. Idan shuɗi yayi duhu sosai ko yayi haske fiye da kima wani lokaci ba na jin daɗinsa. Haka kuma ina son launin kore musamman idan ya shafi yanayi. Kore yana tsire-tsire da ciyawa yana tuna min da rayuwa da sabo. Idan na shiga wuri mai cike da bishiyoyi da ganye ina jin wani irin walwala. Amma a tufafi ba kullum nake son kore ba. Wani lokaci yana min kyau wani lokaci kuma a'a baya min kyau. Ya danganta da koren da kuma yadda aka haɗa shi da sauran launuka. Launin fari ma yana da muhimmanci a wurina. Fari yana nuni da tsafta da sauƙi. Ina son yadda farin kaya ke bayyana tsari da tsafta. Amma gaskiya fari yana da wahalar kula musamman idan kana fita waje ko aiki a wurare masu ƙura. Saboda haka ko da ina son fari ba zan ce shine nake nafi so a kowace rana ba. Akwai kuma launin baƙi. Mutane da yawa suna ganin baƙi yana da salo kuma yana nuna kima. Ni ma ina ganin haka a wasu lokuta. Baƙi yana da shaukin haɗawa a kusan kowane launi. Amma idan aka yi amfani da shi fiye da kima wani lokaci yana iya sa mutum yayi kama da mai tsanani ko mai ɓoye zuciya. Saboda haka ba na son a riƙa sa baƙi kullum. Ja kuwa launi ne mai ƙarfi sosai yana ɗaukar ido nan take. Ina son ja a wasu abubuwa kamar ado ko kayan da ake son su fita fili. Amma ba zan ce ja ne launin da zan zaɓa a kowace rana ba. Yana da kuzari sosai kuma wani lokaci ba na son in riƙa jan hankali da yawa. A gaskiya zaɓin launi yana canzawa gwargwadon yanayi da lokacin da mutum ya kasance. A lokacin sanyi nakan fi son launuka masu ɗan duhu kamar ruwan ƙasa ko toka. Amma a lokacin zafi nakanfi son launuka masu haske da shauki. Wannan ba wai yana nufi na canza ra'ayi gaba ɗaya ba ne sai dai yanayi yana da tasiri a zaɓina. Hak kuma launi yana da alaƙa da yanayin zuciya. Idan ina cikin farin ciki nakan fi karkata zuwa launuka masu haske. Amma idan ina son natsuwa ko shauki sai in zaɓi launuka masu laushi. Saboda haka zan ce ina da launi guda ɗaya da baya canzawa. Idan aka matsa min in zaɓi guda ɗaya da na fi jin daɗinsa gaba ɗaya zan ce shuɗi yana gaba da kowanne. Amma ba saboda sauran launuka ba su da muhimmanci ba. A'a, kowane launi yana da muhimmanci nasa lokaci da wurin da ya dace. Wani lokaci shuɗi ne, wani lokaci kore, wani lokaci ma fari ko baƙi, wani lokaci kuma ja, wani lokaci ruwan toka ko kuma ruwan ƙasa. Don haka amsar ita ce ina da launuka da nake so amma guda ɗaya tilo babu. Wani lokaci eh ina son shuɗi fiye da kowane irin launuka amma wani lokaci kuma a'a ba na son shuɗi fiye da kowane launuka. Wani launi na iya burge ni fiye da shi gwargwadon yanayi. A ƙarshe dai launi abune da yake nuna yadda mutum yakeda, kuma yadda yake kallon duniya. Ni kuma im barin zuciya ta ba zaɓa min launi gwargwadon lokacin da nake ciki. Wannan shine a taƙaiten taƙaitawa. Bayani dangane da wani tambayan da kuka mun. Wane launi ko kuma wane kala na fi so. Wannan a taƙaice in kun fahimci zan ce gaba ɗaya na fi son launin ruwan shuɗi wanda shi yana nuna alamu ne na so da ƙauna da kwanciyan hankali da natsuwa da arziki da walwala da abubuwa da yawa. Akwai kalar ɗaurawa ma wanda ɗazun ban faɗan shi ba. Kokuman ince kalar ruwan ƙwai to shi kuma wannan yana nuna arziki ne amma kuma yawanci ana ɗaukansa launuka ne wanda yake nuna mutum ba ƙauye ne wanda ba a cikin birni ba. Dalilin da ya sa ba na son launin ruwan ƙwai ko kuma kalar ɗaurawa ke nan. Wannan shi ne cikakken bayani daga cikin abun amsa don ba ku a tambayan da kuka mun. Na gode sosai sosai da fatan kun gamsu da amsan tambayoyin ku da na muku.

Yaya kake shirya ayyuka? Na gode da wannan tambayar. Tambayar yadda nake shirya ayuka na tambaya ce mai muhimmanci domin idan mutum bai da tsari komai zai iya rikicewa. Amma gaskiya ba zan ce ina da wata hanya guda ba, ba ta canzawa ba wajen shirya ayyuka. Wani lokaci ina bin tsari sosai, wani lokaci kuma abubuwa sukan zo min ba zato ba tsammani su sauya komai. Don haka yadda nake shirya ayuka yana danganta da irin aikin da kuma yanayin da nake ciki. Da farko, idan na san ina da wani aiki mai muhimmanci, nakan fara da tunani akai tun kafin lokaci ya yi kusa. Ina so in fahimci abin da ake buƙata, lokacin da ake buƙata da kuma yadda zan fara. Bana so in bari komai ya zo min a rana guda saboda haka nakan rubuta abubuwan da ya kamata in yi ko dai a takarda ko a waya. Rubutu yana taimaka min in ga ayukan a fili maimakon su riƙa yawo a raina kawai. Amma ba koyaushe nake rubuta komai ba. Akwai ƙananan ayuka da nakan yi ba tare da wani shiri mai tsawo ba. Dan aiki ne na yau da kullum kamar tsaftace wuri ko yin wata magana da wani. Wani lokaci ba sai na tsara shi a rubuce ba. Ina ganin idan ka cika kanka da tsari ƙananan abubuwa, za ka iya gajiya da wuri. Idan ayukan sunyi yawa, nakan raba su zuwa sassa. Bana so in kalle su gaba ɗaya a lokaci guda domin haka na iya sa mutum ya ji kamar nauyi ya yi masa yawa. Idan na ce yau zan fara da wannan, gobe da wancan, sai abin ya zama mai sauƙi. Amma ba zan ce kullum nake iya bin wannan tsarin ba. Wani lokaci kasala ko gajiya kan shigo ciki sai ka ga an jinkirta abin da aka tsara. Ina kuma duba muhimmancin aiki kafin in fara. Idan abu yana da gaggawa, nakan ba shi fifiko. Amma idan ba shi da gaggawa sosai, wani lokaci sai in ɗan ja shi baya. Wannan ba yana nufin bana kula da shi ba ne, sai dai ina so in fara da abin da zai yi fita sirri a halin yanzu. Duk da haka, na taɓa ganin cewa jinkirta aiki mai sauƙi kan sa shi ya zama mai wahala daga baya. Lokaci yana da muhimmanci sosai a yadda nake shirya ayuka. Ina son in fara aiki da wuri idan zai yiwu, musamman idan aiki yana buƙatar tunani sosai. Da safe nakan fi samun nutsuwa da ƙarfi amma ba zan ce kullum nake tashi da wannan ƙwarin guyan ba. Akwai ranaku da ko da na tashi da wuri, zuciya ba ta shirya ba. A irin wannan lokaci sai in fara da wani abu mai sauƙi domin in motsa kaina. Haka kuma nakan bar sarari a cikin jadawali domin abubuwan da ba a yi, ba a yi tsammani ba. Rayuwa ba ta da lafiya yadda muka tsara a kowane lokaci ba. Wani lokaci ƙira zai shigo wani lokaci wani, ko wani aiki ya taso ba zato ba tsammani. Idan na cika ranarta raunar ta da ayyuka ba tare da hutu ba sai inji kamar na maƙale saboda haka ina so in bar ɗan sarari domin in samu sauƙi idan wani abu ya sauya. In kuma duk ina kuma duba yanayin jikina da zuciya ta idan ina jin gajiya sosai, ba zan matsa kaina da aiki mai nauyi ba. Wani lokaci hutu shine mafi kyawun shiri domin aikin gobe. Amma ba zan ce ina yawan ba wa kaina uzuri ba. Ina ƙoƙarin bambance tsakanin gajiya ta gaskiya da kuma kasala na rashin ƙwazo. Idan aiki ya shafi wasu mutane, nakan yi ƙoƙari in tattauna da su kafin in fara aikin. Bana son in yi aiki bisa zato kawai. Tattaunawa tana taimakawa kowa ya fahimci rawar da zai taka. Amma wani lokaci mutane ba sa bin tsari kamar yadda ka tsara sai ka sake zaitace shirinka. A ƙarshe zan ce yadda nake shirya ayuka yana haɗa tunani, rubutu, fifiko da kuma sassauci. Ba tsari c ne mai tsauri da ba ya canzawa ba. Wani lokaci ina bin abin da na tsara har ƙarshe, wani lokaci kuma rayuwa ta, ta sa, ta kan sa ta sauya hanya. Amma abu mafi muhimmanci a wurina shine kada in bar aiki ya taru har ya fi ƙarfi na. Dan haka ba zan ce ni ne, ce ni ne cikakken mutum mai wajen tsara ayuka ba amma ba zan ce ina rayuwa ba tare da tsari ba. Ina ƙoƙarin samun daidaito tsakanin shiri da sassauci. Wani lokaci ina cin nasara, wani lokaci kuma ina koya daga kuskuren da na samu. Amma a ƙarshe buri na shine in guda nar da uyuka cikin natsuwa da tsare-tsare ba tare da matsin lamba fiye da ƙima bah. Wannan shine amsan tambayar ku da fatan kun gamsu da amsan da na ba ku da fatan kuma za ku ɗauke shi a matsayin abu mai muhimmanci kuyi aiki da shi.

Mene ne abin sha da ka fi so? Na gode da wannan tambayar. Tambayar "mene ne abin sha da na fi so" tambaya ce mai daɗin ji amma gaskiya ba abu ne mai sauƙi ba da zan iya amsa da kalma guda ɗaya tak. A gaskiya akwai abubuwan sha da dama da nake jin daɗinsu amma ba kowane lokaci suke birge ni iri ɗaya ba. Abin sha yana da alaƙa da yanayin rana, yanayin zafi ko sanyi, yanayin lafiyar jiki da kuma yanayin zuciya. Dan haka amsar tana buƙatar isasshen bayani. A mafi yawan lokuta abin sha da nake fi so shine ruwa. Eh ba laifi bane ruwa mai sanyi ko ɗanɗumi kaɗan yana da sauƙi a sha kuma yana sa jiki yaji daɗi sosai. Ruwa yana taimakawa jiki wajen rage gajiya musamman lokacin da rana tayi zafi ko bayan motsa jiki. Amma bazan ce kullum ina jin sha'awar ruwa ba. Wani lokaci idan akwai abin sha mai ɗanɗano ko zaqi sai na dan bari ruwa a gefe na sha wani abu mai ɗanɗano. Akwai kuma shayi wanda nakan sha musamman a lokacin sanyi ko safe. Shayi yanasa jiki yayi zafi a lokaci, a hankali kuma yana sa mutum yaji nutsuwa. Ina son shayi mai ɗanɗano mai kyau amma ba sai kullum na sha shayi mai ɗanɗano iri ɗaya ba. Wani lokaci ina son shayi mai ɗan gishiri ko madara, wani lokacin shayi mai ɗanɗano mai tsami ko mai zaƙi. Amma bazan ce kullum shayi ne abin sha na farko ba. Domin wasu lokuta yana iya min nauyi idan na sha fiye da kima. Kofi kuma wani abun sha ne da nake jin daɗinsa musamman idan na so in yi aiki ko in ci gaba da tunani. Kofi yana bada kuzari saboda ƙafin da ke ciki kuma yana sa mutum ya fi samun ƙarfinsa a rana. Amma bazan ce kullum ina sha ba. Wani lokaci idan na ji na gajiya a zuciya tana son hutu bazan sha kofi ba. Har ma wani lokaci idan na sha kofi da yawa a rana ɗaya sai na ji zuciyata suna bugawa da sauri ko ciwon kai. Saboda haka wannan bangaren wani lokaci, eh wani lokaci kuma ah ah! Haka kuma akwai lemon tsami ko ruwan yayen itace. Ruwan 'ya'yan itace yana da ɗanɗano mai daɗi kuma yana cika jiki da bitamin da ke taimakawa lafiya. Wani lokaci nakan sha lemon tsami idan rana tayi zafi ko kuma idan na ji sha'awar abin sha mai ɗanɗano. Amma bazan ce na fi son shi fiye da ruwa ba. Domin ruwa shine tushen lafiyar jiki. Wani lokaci lemon tsami yana da kyau amma ba kullum yake kawo jin daɗi ba idan na sha fiye da kima. Hak kuma akwai abin sha kamar madara. Madara tana da amfani musamman ga jiki da ƙashi. Kuma wani lokaci ina sha domin jin ɗadin ɗanɗanonsa amma bazan ce kullum ina sha ba. Domin wasu lokuta na fi son abin sha mai ɗanɗano ko mai sanyi. Madara na iya zama mai nauyi idan aka sha fiye da kima musamman idan rana tayi zafi ko na sha wasu abubuwan sha kafin ta. Abin sha ma yana dangantaka da yanayi. Lokacin zafi abin sha mai sanyi da ɗanɗano yana da kyau kamar lemon tsami ko ruwan sanyi. Amma a lokacin sanyi abin sha mai ɗumi yana da daɗi kamar shayi ko kofi. Wannan yana nuna, nuni da cewa ba abu ne guda ɗaya da nake, na fi so a kowane lokaci ba. Sai dai abin sha da ya dace da yanayin ranar. Kuma, haka kuma abin sha yana da alaƙa da yanayin zuciya. Idan ina jin gajiya ruwa ko lemon tsami yana sa jiki yayi kuzari. Idan ina son natsuwa ko hutawa shayi ko kofi mai ɗanɗano yana sa zuciya tayi natsuwa. Wani lokaci idan ina son jin daɗin ɗanɗano mai zaƙi sai na zaɓi abin sha mai ɗanɗano irin ruwan 'ya'yan itace. Saboda haka abin sha ba kawai dan sha ne ba, har ma yanada alaqa da yanayin da kake ciki. Idan aka zo ga jin daɗin ɗanɗano wani lokaci nakan sha abin sha mai ɗanɗano mai tsami ko zaƙi kamar soft drink. Amma bazan ce kullum na fi sonsu ba. Wani lokaci suna da kyau amma suna cika jiki da sukari wanda ba shi da kyau idan aka sha fiye da kima. Saboda haka nafison abun sha me sauƙi wanda ba zai kawo matsala ga lafiya ba, a wasu lokuta abin sha yana dangantaka da al'ada ko wurin da nake. Misali idan ina waje a wani taro ko wajen liyafa nakan sha abin sha da ake bayarwa domin mutunta da haɗa kai da mutane. Amma bazan ce wannan yana nufin na fi son abin sha da ake bayarwa a taro ba. Yana iya zama abin sha na ɗan lokaci ne kawai amma ba na mama.